Sai da mutum ya ƙira, kuka iya gane lambobin madan fara saboda kusan murya iri ɗaya suke yi. To ka ga ke nan indai kana da ka kaida a social media ma za ka iya gane wa saboda yawanci can canja murya suke yi. Da ka ji an canja murya kuma ai kai ka san ina aka dosa kuma ka san me ake nufi. Yawwa wannan ma shine.